A cikin kayan da nake tsananin buƙata abubuwan sha, ina matuƙar son shayi amma shi ma kofi ɗin ina son shi sosai amma ba kamar shayi.

Muna sadarwa ne ko in ce sanarwa a wurin aikinmu ta hanyar tura sako ko kuma magana kai tsaye.

Gaskiya bana mu'amala da abinci mai yaji sosai. Ina ci da yaji amma ba kowane lokaci ba saboda gudun tashin ulcer da ke yi.

Abincin da nake ci, duk abin da ya samu wanda na tabbatar da mai sauƙi ko kuma wanda zan iya ci, shi nake amfani ne.

Ina shirya ayyuka ne ta ɗaukan bayanan daga wannan mako zuwa wannan mako, jadawalin aikin.

Ina matuƙar jin farin ciki da an nashawa a ranar da aka biya ni albashi, sabida zan yi abubuwa da dama da suke dama.

Na saurari rediyo kullum, sabida tana da matuƙar muhimmanci, sannan da jan abubuwa masu amfani saƙonnin.

Ina kulle ƙofa sabida wurin kar wani abin ya shigoma yanda kake kwanciya ya zo ya cutar da kai ba tare da ka sani ba.

Wanda yake ƙarfafa mun gwiwa baya wuce iyaye na wanda kullum bani shawara suke cewa ka tashi ka nemi aziki.

Abun da nake yi da yamma kafin in kwanta bacci, dan kalman kwana tana nufin kaman kwanciyar bacci ne. Nakan ɗan yi wasu abubuwa wanda suke da mahimmanci.

A cikin su waƴan nan kayayyaki ko wanne bana amfani da shi ya wuce ka'ida sosai. Ko wanne ina amfani da shi kaɗan kaɗan.

Da ba a wani lokacin ba, muna ciniki alhamdu lillah. Mu a zo, ba wani maganan ciniki kawai, sai ran da Allah ya kawo.

Gaskia bana jurewa sabida yajin yana da haɗari, kuwa yana da zafi in ya shiga ma ido ba za ka ji daɗi ba.

Ina son gujin teki kamar lamba na biyar ko na ɗaya.

Ina yin wanka na ne da safe kafin in tafi wurin aiki sannan idan na dawo kafin in kwanta, shima.

Nafi amfani da kujera wurin zama, teburi kuma kan tabarma kuma wurin kwanciya ne ina so in kwanta.

Inda nake son ziyarta a lokacin hutu shine kamar gidan marayu, asibitoci, makarantu.

Ina tsara su ne a ƙarshen sati. Inna tsara su wanda za su kai wani daga satin farko.

Wurin aiki mun riga mun gama samu horo, sai dai muyi ma wasu horon aiki sabida daɗewar da mu kayi da kuma gogewa.

Ana amfani da apps ɗin dake wayana inda sunada yawa sosai dan aƙalla zasu kai kusan guda goma sha zuwa ashirin.

Mutumin a wurin aiki shine wajen mun kai mataki da ba wanda ya kamo wannan matakin.

Idan na isa gurin aiki, na kamfara canja kayan da zan sa kafin in shiga gurin aiki sannan in share, in goge, in tattara bayanai.

Ina kallon taurari wani lokacin ne amma da daddare. Ba ko da wane lokaci ba.

Idan na farka, nakan fara wanke bakin tuƙu, hannun sai in yi wanka in shafa mai in ci abinci.

Na iya sa hannu sosai, saboda du wani abun da zai fita ko zai shigo sai da sa hannu na a wurin.

Inaonekana ni majina madogo zaidi ya Gitara na mbacho ni ada kuwa dini.

Aikin danakeyi kullum na gida shine kamar shara goge goge, share ɗaki, wanke bayi da dai sauransu.

Ƙasan da ke cikin gidanmu akwai ɓangaren da yake da ɗan rereye rereye haka, sannan sai ɓangaren da kuma yake da ɗan tsan da wuri haka.

Ciwon wasanni da na fi so na ɗaya daga ciki shine wasan ƙwallo, sai wasan iyo a ruwa, sai wasan gudu a kan doki.

Ina amfani da Soro Net sabida kare lafiyata, sabida yana da matukar muhimmanci sabida kan soro ci je ka yafi ma da maza.

Ina shan magani amma ba kullum ba. Ba kullum nake shan magani ba, saboda shan magani sai idan baka da lafiya ko kana da wani ciwo.

Ina fatan dai samun nasara a rayuwa sabida a rayuwa ta kullum buri na ace na samu nasara a duk abin da na tinkara.

Gaskiya bamu da wata jaka da muke amfani da ita ba ran da na san tana da wani launi wanda abin da muke amfani da shi akwati ne.

Ana rabawa mutane abinci sabida don taimake su a rayuwa ko da ya ne kaɗan ce, mutum shima zai samu sauƙin wani matsala na rayuwa.

Ina jira ne, a lokacin da na je na tarar da layi, ina tsayawa ne in jira har sai lokacin da layi ya zo kaina kawai shine.

Ina karatu wato ma'ana, addu'o'i nake na neman tsarewa da lafiya da tashi ƙalau kafin in kwanta ba jiya.

Yadda nake dawowa gida, wata ran nakan samu abin hawa na hau na biyo, tunda dai ba wai wani abin hawa nake da shi ba se taksi.

Ina yanke shawara ne, bani kaɗai ba. Nakan tattaro abokan zama na, kowanne in ji ra'ayin shi da shawarar da zai ba da.

Ina jin tsoron ƙwari, musamman ma ƙwarin da suke da haɗari, saboda gudun kar su cutar da ni su cutar da lafiyata nake jin tsoron su.

Miyan da nafi so, ina son miyan kuka, sannan ina son miyan kuɓewa bushashshiya, ina son miyan tumatir, sannan ina son miyan-

Ina share ƙura sau biyu ne a rana, wani lokacin kuma sau uku idan na fito da safe wurin aiki sai kuma da yamma.

Gaskiya, gaskiya dai wannan kalman ni kaina ban san me take nufi ba. Bangogen ku in dama a ce dangi ne to dashi ne zan fahimta.

Dalilin da yasa nake son canja wurin aiki sabida inda nake tunani yafi inda nake, sabida akwai albashi mai kyau da kulawa.

Ina duba kalanda sabida in ga ya yanayin lokutan sallah suke sannan kuma ya kwanakin na ga suke a gurin.

Ina cin abinci rana ne kullum kaman masalin karfe daya bayan na dawo Sallah, wani lokacin kuma karfe biyu.

Sa hannuna yana da kyau, matuƙa, sannan kuma ina yin shi ne cikin natsuwa yadda duk wanda ya gani ya san sa hannuna ne ba tare da matsala ba.